Ina iya gabatar da hotuna, ina iya gabatar da hotuna. Yanzu zan iya gabatar da hotunan hutu kuma ina iya, kuma na wane, kuma na wane zan gabatar da shi? In faɗi abunda zan iyay faɗa akai abubuwan dazan sanar zan faɗa a kai. In gabatar da ita inda ake bukata? Gabara abin na yake, so titin suna yake so a kai duk ina yi. Ina kuka, ina ma'ana, banin ba. Gabatar da shi a kira mahauji ne. Wannan yawon da zan ji nan da awon kai na. Ku za ku iya yin kai na. A gabatar da hotunan ina yi. Ina yi. Musulman gabatar da hotuna, a, da gudu ma. Gabatar da hotoma da gudu. Eh, haka ba zan iya ba. Haka zan gabatar ma. Haka ne kawai maganar. Magana akai ne kawai. Wannan akai ba.